Eh ina amfani da sauro net, kamar inda muke akwai soro da yawa, so tabbas ina aiki da soro net domin ya taimake ni, yace ce ni daga soro, cizon soro wanda zai sa mun malaria kuma gaskiya bai kama ta ba. Shi ya sa ina aiki da soro net. Zan samu yin bacci hankali na wance ba matsala ba kuma ina fisun wancan.